Ina son bada kyautar kuɗi, saboda idan ka ba mutum kuɗi shine, zai je da abin da yake so da shi da kuɗi za ka mallaki duk wani abu da kake buƙata. Shine ne abin da nake so na ba. Ina son bada kyautata kuɗi, saboda yanzu idan ka ɗauka abu ka ba mutum ba lalle ne yana da bukata ba. Ko kuma, zaka iya ɗaukar dai abu ma ka ba shi wanda ka fuskanci yana da buƙata to amma shi zai fi buƙatar kuɗin saboda kuɗin defi jin da ɗan sa su kuɗi rayu wane. Duniya ne anfison su sosai musamman yana inda yake ciki.

A lokacin da na isa ofis da farko ina duba kwanten aiki na na jiya na fara da shi. Na gama da shi sannan sai na zo in tsara aikin yau da zan yi. Shine abin da na ke yi, ina zuwa ofis zan duba me aka shigar mun da shi na jiya da na ban ƙarsa ba ko ya ne na yi shi, sannan na ɗaura a layin gobe zan tsana yin me zan fara tara da shi. Sai in fara tara da shi ina shiga ofis abin da nake fara yi.

Bazan iya ƙinta daga so nawa nake karɓar kiran aiki baya danganta da kiran kowa da abin da ake yi baya danganta kawai da akwai kiran da nake karɓa akwai wanda ba na karɓa shine amma ban da adadin an karɓar kira a ofis baya danganta watan amma ba a kira na gabaɗiya watan kuma a kira na wata kuma in ta kira in ta kira ni kaina matakan A ko kuma ita kira na ai ta kira na baya danganta da abubuwa.

Yanda ake nema izinin hutu na ka rubuta, dama ina lissafa lokacin hutuna ya taho sai in rubuta sai in nema sai in tura shi yanda aka tsara, yanda aiki ya tsara don aji suka tsara. Yana yin hutu haka haka nema hutuna a wajen aiki. Ba wai kawai nema nake ce wa yanzu a garku yanzu ta hutu ko lokacin wa'a dole sai ka rubuta lokaci yayi sai ka abun naka ba ka hutu ta hutun ka.

A'a, na fi son miya me zafi saboda miya me zafi ta fi daɗin ci lokacin da kake cin tago kake shan abu. Kai dai idan ka ɗiminta da zafin ta, zaka fi jin dadinta zata fi amma tana hucewa cewa sai kaji ba ta da daɗi ba. Mata gatsa abincin sosai sosai inda ya kamata. Dan haka na fi son miya me zafi. Na fi son miya me zafi sosai.

Ina ajiye kuɗi a banki ne. Ina ajiye kuɗi a banki, ko a ɗakina, a wajen da nake ƙuri kuɗi. Misali ƙarƙashin littattafai na cikin gwaiva na ko ina ajiye kuɗi a aljuhna in namba ta tada da su ko kuma ajiye a banki. Ina da bankuna kala-kala da nake ajiye kuɗi. To, anan nake ajiye kuɗi na? Ina da Zenith, ina da Jaiz, ina da First Bank, ina da UBA, ina da Opay wallet, ina da Palmpay, ina da Smart cash, ina da Moniepoint. Duk anan ne nake ajiye kuɗaɗi na.

To inda nake dafa ƙwai, idan na samu ruwa nakan fara ɗan zuba ruwan in ya ɗan tattaso kaɗan sai in saka ƙwan. Ta inda zaifi saurin taimakawa don ƙwan wajen dahuwa ko kuma wani irin ma gaba ɗaya na kan haɗe su in na dafa a gaba ɗaya shine inda nake yi. Na fi son sa a dafaffe yafi daɗi in zuba shi a cikin abinci. Shi soyayye indai ba baredi zaƙaci ba, bai fiya daɗi ba.

Ina farkawa karfe bakwai in shirya in tafi aiki. Wazifama idan aikin da wurwurine nakan shirya karfe shida. Nakan farka karfe shida in tafi aiki. Nakan farka karfe shida zuwa bakwai akan tafi aiki. Nakan farka karfe shida zuwa bakwai in tafi aiki ko kuma na ɗan yi wasu abubuwan dai ranar da ba ni da aiki. Amma lokacin da ban da aiki wiken nakan haura wannan lokacin wajen farkawa.

Ina amfani da wayar Infinix Hot 50i amma ina so in Allah yadda Zan koma in yi amfani da iPhone, in siya ta, in ƙara da ita, in mayar wa wari da ita. Abba ya yi da addar gani haka Smart phone Android Infinix Smart 50i.

To, inda za ka tofa yawu, to inda za ka tofa yawu ai ya danganta. Idan ina ɗaki nakan tofa shi a ban ɗakina ko in bude ƙofa in tofa waje. Ko in ina waje kawai tofa dafi nake ko ta ina a ƙasa din nake tofar da yawu ko na haɗe shi. Ni gas welder namu, abun da nake yi kenan. Ka tofar da yawu neh a waje a ƙasa.

A gaskiya, in fita na san ɗauko hoto. Sai in zuba mani gomba in je bazan taɓa ko wayar mana. Amma ba shine yasa na ɗau hoto ba. Amma akwai batira san ɗauka hoto batira san ɗau hoto. Akai hakka shine ya dabi zuwa gaskiya. Ban fiya damuwa da shi yana ɗau hoto ba. Ban fiya damuwa da shi ya ɗauka hoto ba gaskiya. Ban fiya damuwa da shi ba.

Na fi son, to fina-finai dai sun danganta ni amma ba wai irin fim ne ba. Na kalla, na kalla fim ɗin Indiya, fim ɗin Hausa, amma na fi son fim masu yawan naƙarya wanda yake waƙa na kan rayuwa ba. Amma ni fim ɗin da na fi so a kan duka waɗannan, na fi son kalla fim ɗin yakin soyayya. Yakin soyayya.

Uhm, ba na rera waƙa lokacin wanka saboda haramun ne. Amma dai nakan kunna ina ji ina wanka. Amma ba na rera ta lokacin wanka saboda babu kyau ka shiga ban daki kana wanka kana rera waƙa. Kafurci ne wannan ba koyarwa ce ta addinin Musulunci ba. Fadan haka ba na yi. Gaskiya ba na yi, ban fiye yi ba.

To ina son cin abincin titina, mana shi cin abincin titi ma ai ya danganta, ya danganta ba kawai haka za ka, zauna kawai ka ga titin ya ci abinci ba. Lokacin wani ruɓin ƙa'imuwa za ta kama ka, yi kana titin, to haka dole ka ci abinci. A haka, ni ba wai sunaki ko duk wani danganci ba, kama ta keyinci shine kawai yanayin shi.

Ina yin cajin waya ta duk lokacin da cajin ya kare. Ina zaune a gida, ba abun nake yi ina caji a power bank dina ko da wuta nakan caja. Amma mafi lokaci yawancin lokaci ina fin cajin da daddare. In zan kwanta bacci, na gama danne danne na gama bincike-bincike na da abin da zan dauka kawa sai in biyo na ta in sha ta shikenan. To wannan lokacin da ke ya, hm, nake cajin waya.

Jin waƙa, rawa, tsalle, ɗinki da jin waƙoƙi shine abin da na fi yi don nishaɗi musamman lokacin da na bari sai in dinga tuna wani abu ina aikata, wani abu ina giso ma ga yi wata sai in dinga jin nishaɗi da jin daɗi. To abun da na fi kenan ina yin jin rawa da tsalle da jin waƙa.

A'a, ba na sa turare kullum. A'a, ba na sa turare kullum. Ni ba na da turareya maƙare. Ni ba na da turare mayaƙare. Ba na sa turare kullum. Ba na sa turare kullum. Ba na sa turare kullum. Ya danganta da yanayin sa turarena, ba ma kullum na ke sawa. Ba na sa turare kullum. Ba a danganta, ba ma kullum na ke sawaba. Ba na sa turare. Ya danganta, ba ma kullum ni na ke sashiba.

Ina, ina amfani da launin tawada shuɗi, ina amfani da launin tawada shuɗi ne, ina amfani da launin tawada shuɗi ko baƙi ko ja duk waɗannan guda ukun baƙi, ja, shuɗi, gish, nake amfani da su. Sune launin tawadoji na nake amfani da su baƙi, ja, gish. Shine launin tawadoji ma nada kyau.

Idan na tashi da safe, abin da nake fara yi, addu'a, na yi sallah, na gaida Ubangiji na nayi brush na yi Makilin nayi alwala idan ina jin kashi ne, idan ina jin fitsari ne sannan sai in je in yi break, in gaida iyayena, idan naje kafin na yi brush sai in je in sha shayi da madara, takusi ko in fita in je in sayo kuɗi in ɗauki wayata in yarda na. Amma dai mafi abin da nafi yi shine yin sallah koyau she ma kenan.

Kafofin yada labarai da nake amfani da su suna da yawa. Akwai X, Twitter, Telegram, Facebook, WhatsApp duka ina amfani da su. CNN, NTA, Aljazeera yawanci ina hau Facebook, nakan ga labarai ko WhatsApp channel, sabo sabo, ko kuma na hau X na yi sa cin dangin dangin Aljazeera duka ana nufi ta nan na fi jin labarai nake gina.

Daddanna wayata nake yi kafin na kwana. Indaddanna wayata in yi abubuwa, haka wandan zasu ban, jin nishaɗi, jin daɗi. In ji baccin ya zo, munna aikata su to. Abin da na fiyi kenan, in na zo kwana, abin da nake daddanna wayata nake sai addu'a. Sai nayi kwan ciya ta sai nayi baki. Wani zubin na kan kalli fim in yi dare.

Ina jagorantar mutane ta yadda ya kamata, ta yadda mutanen da suka buƙata da inda doka ta tanada, to ta haka nake jagorantar mutane. Dole shi jagoranci abu ne mai wahala. Dole sai ka tsaya kafiskanci jama'an da kake jagoranci sannan kuma ka sa komai bisa ka'ida domin ka daidaita tsakanin kowa da kowa, ka yi adalci, ka kawar da haka ake jagoranci.

Mugunta da wayo da son nuna son kai. Dangantaka ta da shi ba ta wata dangantaka. Kawai dai shugabana ne na wurin aiki. Shine abin da ke tsakanina da shi. Shugaba na da mafi kyau. Amma banda wata danganta da shi. Ba'a nuna shugabancin da yake a wurin aiki ba. Faisalin wani ne dole dangantamin da shi. Mun san juna ta wani yi a ababen gida.

A'a ban sa ba, na cire shi da kaina nake daidaita hasken. In ba ta daidaita, ai shi wannan tsari ne sai ka saita shi. Ki daidaita haske da saita ba yi. Sai ka saita tsarin wayarka ta dinga saita ba da kanta ba. Amma in ba ka saita ba sai da kai ka saita tun ni gaskiya bana saita. Ba ta saita waya saboda ban sa wannan saitin ba, bana son sa. Da akwai lokacin da nake bukata hakan, akwai lokacin da bana bukata hakan. Shi yasa a kan nake sadin lokacin da nake bukata hasken yabu ya gaji shi. In lokacin da nake bukata ya ƙara zama ƙarfi. Mm gaba ɗaya in cire shi ne ma amma dai ma muyi hakan nake.

Ina cin abincin dare ba cin na yi sallah isha wajen ƙarfe takwas. Ina cin abincin dare ba cin na yi sallah isha wajen ƙarfi takwas saboda a lokacin ne ina cin abincin dare. Toɗa yin hira lokacin ya ɗan buji, ya narke, sai'in kwanta wani zubin kuma in dai na yi ya kayana, yi mana rina. To bana ci ma sai lokacin da na kawai Allah ya kaifi ni.

Inna ga wani sabon abu ya zo min, na kan yin ƙoƙari na jure na naga na koyi shi ta hanyar bibiyar sa da bin ciki akansa. Nakan shiga AI ChatGPT nai tambayoyi akansa da kuma na sami manyan masana wadanda suka iya shi, da kuma su daura ni a kai. Ta haka nake koyan sabon abu da yazo min. Ni in ban iya abu ina zuwa in neme in da yake musamman in ina so abin ya mun kuma nakan ƙoƙarin na ga, na na dage, na yi iyayi na na koyi.

Ina taimakawa mutane a lokacin da ya kamata. To ina taimakawa mutane a lokacin da ya kamata, a lokacin da suke buƙatar taimakon nan na kan taimaka musu. Shi ne gaskiya ba wai ko da yaushe ne nake taimakawa masa. A haka sai lokacin da na ga yana yi ina da wadata, lokacin da suke buƙata nakan taimakawa musu. Bana duban mani wanda ko ina duba yanayin gani wanda kana bukatar taimakon in taimaka ma.

Gidanmu yana da ƙasa na terrazzo ne, terrazzo a ƙasa a gidan mu ba daɓen siminti ba ne, ba tiles ba ne, ba interlock ba ne ba, terrazzo ne na floor terrazzo akayi shi. Shine abin da yake a gidanmu. Terrazo ne floor siminti shi ake shine muke dashi a gidanmu. Tirezomi siminti shine makilashi a ƙasan gidanmu.

To ina shan ruwa gaskiya sosai ba adadi. Bani da wani adadin shan ruwa, Kowane lokacin da na ji ƙishin ruwa ina sha. Amma ni a rana nakan sha biyar ko shida haka ne iya adadin ruwan da nake sha. Nakan sha biyar ko shida a rana ruwa. Zan sha biyar ko shida a rana ruwa, Nakan sha biyar ko shida haka, Haggoma ma wani zubin ya danganta daidai da lokacin da yake ci.

Gaskiya lokacinda babu wuta raina yakan ɓaci. Nake ƙoƙarin na samo wuta a inda zanyi biyan buƙatuna da abinda nakeyi ba tareda itaba. Amma rashin wuta ai masifane banasan rashin wutani saboda takura nakeyi. Saboda duk abubuwan yawanci da wuta nakeyi. Charging waya waye da makamantansu dukda wuta nakeyi. Akwai abubuwanda nake amfani dasu ina charging wutane sosai. To don haka ina bukata. To dan haka duk lokacinda babu wuta nakan ƙoƙari naga naje na samu charging na samu wuta shine.

Nakan ƙoƙari na kammala aiki yanda yadda ya kamata da wurwuri domin in samu na huta. Shine yadda nake kammala aikina, nake dan ƙoƙari na yana kammala aiki da wuwwuri na huta. Shine yanda nake, mun yana yi, mun da nake ƙoƙari na yana kammala aikina. Nakan kammala misali yanzu an bani aiki in sa shi a an gama shi sha biyu rana, to nakan yi ƙoƙari na gama shi ƙarfe sha ɗaya arba'in da biyar saboda na kammala a lokaci ko da zan tuna wani abu sai an ƙara aiki.

Ina amfani da Sauro Net. Ina amfani da Sauro Net saboda in babu ita ma ai ba za ka iya bacci ba saboda masifa da bala'i irin na sauraye. Kana da itamma ya, aka kaya suna ciki da ka ɗaga suna shigowa. Ina amfani da Sauro Net don haka na yi amfani da Sauro Net da yawa ma. Wanda na ciccire suna zubar ma Saugo Net ɗin. Ina amfani da Sauro Net sosai.

Ina yanke shawara a aiki, a ƙarshe zanyi akan yadda abu ya faru, sai na tuntuɓi manya shawara. Zan yana zuwa in samu wani, wani hakunci slzan yanke, in samu shugaba ko wani amini da na yarda da shi ne wajen kai shi, sai na yanke shawara ya taya. Haka nake yanke shawara. Ba wai kawai in zauna haka. In yanke shawara kaitsaye yadda ta ba da ma'alaka, sai na guba na gane isan nan in yanke shawara.

Idona launin baƙi da farine. Idona launin baƙi da fari ne ɗan dara dara haka ka yanzu haka ma idon ciwo yakemin. Akwai time ɗin da har gilas na ke sawa medical gilas protected gilas duk ina sakawa idona, yana yinsa yana da baƙi a tsakiya gaba ɗaya sannan yana da fari daya kewayeshi haka launin idona yake. Da yana yi na.

Muna sadarwa a wurin aiki ta hanyar yin waya ta ofis da aka ba mu, ko kuma kiran waya ƙarama da muke da ita ko miƙaƙƙe ga masin da maiko ne. Musayar data ita ce hanyar da haka muke yi sadarwa. Haka muke sadarwa a wurin aiki. Haka muke sadarwa a wurin aiki. Yin waya, yin kira ko sauto WhatsApp ko aika ɗan saƙo yake.

Eh, ina sanya bel. Shikansa tazugema naman dan mu da muke ɗaura wa a dogu. An kaya native daga ɗumatawun cikin al'adun mu. Shikansa ai bel ne da turanci. Shi ake kira bel da turanci amma da Hausa muna ce mata tazuge ko mazagin wando. To daga kullum ina ɗaura shi, kullum ne shi ina ɗaura bel, kullum shi ina ɗaura.

Haba Allah ya kiyaye, haba Allah ya kiyaye. Haba Allah ya kiyaye. Nafi son zaman birni shine zaka samu duk wani abu da ka ke bukata. Shine rayuwa ta zamani da duk wani abu da ka ke bukata yana kusa tare da kai, amma me za ka je ka yi a kauye? Nafison zama a birni, zama a kauye sedai dai dole. Ni ma ba ma dan ƙauye bane, ɗan birni ne. A birni aka haifeni gaba ɗaya na gaba da baya na ɗan birni, a birni na.

Ina magana da abokanen ciniki da girmamawa da daddafi da mutuntawa da karamawa. Haka nake magana tare da su ba da faɗa ba. Hakkin nagana lallabe saboda customers ina ne in ba basu ai ba buni. Abokin ciniki a dole ka yi min magana yanda ya kamata kyautata daga ku, asiri da dai wani.

Ina amfani da wayata a rana kamar su hamsin ko ɗari ma. Ina amfani da wayata a rana masu hamsin ko ɗari, yanzu ma ai da wayata nake amfani. Indaial yakamata wayata duk wani abu ne, saboda ni wayata ta zama mantaukar abokina, inda ina zaune kullum da ita nake mu'amala, ta dai da ita nake amfani. Haka ina amfani da wayata sosai kullum su hamsin kamar ɗari a rana. Kai bama adadi kawai ko da yaushe wayata tana tattare da ni, ita ce abokina na mu'amala ta da hirata wayata, da komai da komai da ita nake.

Ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Telegram amma na fi amfani da WhatsApp gaskiya. Ina amfani da WhatsApp kawai, shi WhatsApp za ka yi komai, za ka yi text message, za ka yi voice message, za ka yi video call, za ka yi voice call. Duka dan haka na fi amfani da WhatsApp.

Ina kawowa gidanmu ta yadda ta samu. Ina kawo wa gidanmu ta yadda ta samu. Ina kawo gidanmu ta yadda ya samu da yadda ya dace. Ina ga na kawo kuma na taimaka to ta haka nake ina kawo gidanmu ta yadda ya dace da yadda yake ya samu to ta haka nake yi. Ina kawo gidanmu. Ina kawo gidanmu ta yadda naga ya dace ya samu to ta haka nake yi. Ina kawo gidanmu.

Eh ina musabaha da mutane saboda shi musabaha abu ne mai kyau na yau da kullum. Yau da ka yi yanda yakamata yanda ya dace. Haka na ke yin musabaha da mutane. Ina yin musabaha da mutane sosai da sosai. Yanda yakamata yanda ya dace na yau da kullum. Haka na ke, ina yin musafaha da mutane sosai da sosai.

To, a wane wata aka haife mu? Ni to da, a, ni an haife ni a watan bakwai, ashirin da uku. A nan aka haife ni, watan bakwai, ashirin da uku aka haife ni a shekarar alif ɗari tara da casa'in da shida. Aka haife ni a shekarar, a watan bakwai, ashirin da uku, ranar ashirin da uku, watan bakwai a shekarar alif ɗari tara da casa'in da shida anan aka haife ni.

Na fi son ice cream mai vanilla da kuma strawberry. Na fi son su da banana da pineapple da su na fi so. Na fi son waɗannan kalan ice cream ɗin. To ice cream ɗin ma Allah na tuba a rayuwa ta gabaɗaya so nawa na taba sha. Ina naga kudin shan shi ni da ba ɗan gayu bama. Bamu fiya yawan shan ice cream bama sosai sai in jima, ni rabon ma da in sha na manta.

Ina zubar da shara ne abin dosbin, abin da muka tanada a gida don zuba shara. Nan nake zuwa in zuba shi, daga nan kuma sai masu kwashe shara su zo su ɗauka su tafi su je su zubar da shi. To, haka nake zubar da shara. Hmm, ta haka nake zubar da shara. Haka nake zubar da shara. Ta hanyar da abin zuba shara, sannan kuma masu zuba wa su-zosu ɗauka su tafi su zubar.

Na fison Malam Jafar Allah ya jiƙansa. Na fison Malam Jafar Allah ya jiƙansa. Na fison Malam Jafar sai albani zaria. Na fison Malam Jafar. Na fison Malam Jafar Allah ya jiƙansa. Na fison Malam Jafar amma kuma fani ba fa ma'abocin jin wa'azi bane. Ban fiye jin wa'azi sosai ba duk ra bu da malaman nan. Kowa takan sa yake kowa kansa ne a gaban sa.

Lokacin da nake cikin damuwa nakan san na kaɗaice kaina. Bana son fiya shiga jama'a. Nakan yi addu'a, nakan danne zuciyata, na wani zanin nayi ta faɗa ko nayi ta surutai nayi ta abubuwa. Dai haka abubuwan da nake yi ke nan amma nakan san keɓe kaina ni kaɗai in zauna ba tare da duk wuta hayaniya da damuwan jama'a ba yauwa.

Ina iya dafa abinci. Ni danai makarantar kwana. Ni nake wa kai na girki. Ina iya dafa abinci kama daga kan duk wani nau'in. Kalar abincin mu na gargajiya, tuwo, ɗan wake, alala, shinkafa, taliya, dafa duka jallof, da miya wake da shinkafa da mai da yaji, da tuwo da ɗan wake. Toni duk ina iya dafa su, ina iya dafa abinci kalar duk girkin da nake so, indomie da ƙwai, dafa shaki.

Yanda teburin mu yake a wajen aiki? Madaidai cine kamar tebur na dining table da ake cin abinci haka, to haka yake na kowa mutum ɗaya ɗaya. Inda za ka ajiye files naka da kwamfiyutan ka da duk abubuwa, to haka yake teburin mu nawajen aiki. Za ka ajiye wodatat ce yama komai da komai, ya isheka ka ajiye duk wani abu da ka ke buƙata.

Sa hannun mu kala biyu ne, akwai wanda muyi zamani da biro idan muka yi sai kai sigineci ka shine sa hannun ka hatimi kenan a hausance sannan kuma sai ka buga stam. Shine yanda muke a wajen aiki, sa hannun mu kala biyu kuma duk lokaci daya za ka yi sa in da aka tanada duka sa hannu. Akwai wajen da ba za ka yi da biyo sannan kuma ka sa stam ka dauka haka sannan ka yi.

Ta yadda nake jure rafi, ina yin wanka sannan na sami kaya marasa ɗaukar zafi na saka sannan in ta nadi fanka na kunna ta sannan kuma ina ƙoƙari na zauna a inda ba zan ji zafin sosai ba. Ma'ana a waje ko ɗakina in ba ƙofa a buɗe ko kuma in sa kaya marasa nauyi in bata inda zan sha iska. To tahaka nake ƙoƙari na ga na jure wa zafi a lokacin da ake zafi but inna shiga cikin rana lokacin rana. Ƙoƙari na sa hula ko na sa kaya marasa nauyi ko kuma na koma jikin inuwa na yi haƙuri na jure zafin.

A'a, muryata mai ƙarfi ce. Kar ku ji ina muku magana a haka ina sassauƙeta a ƙasa dan ina cikin ɗaki ne kuma wayar tana dabda. Microphone ɗi na ne, na waya ta mana'ana mic, abun ɗaukar sauti na isar mu ku da shi. Amma muryata tana da ƙarfi saboda baligin namiji ne ni, matured enough da shekaru na yawwa.

Ina karɓar baƙo da haba-haba, in tarbe shi, in zauna da shi, in ba shi gurin zama, in kawo mar abin sha da ruwa, in masa duk wani abu da yake buƙata. Bari mutum shi lafiya, in girmama shi yadda gobe in ya zo koya ko zai sake dawowa ko kuma in ya ji wani abu zai ba da labari na girmama ni ga yadda na tarbe shi, na karɓe shi. Haka nake karɓar baƙo na cikin mutunta da karama.

A'a na fi son zama a kan kujera, ita tabarma kwanciya nakeyi akan ta bawai zama ba? Na fi son zama a kan kujera, na fi son zama a kan kujera, na fi son zama a kan kujera, na fi son zama a kan kujera, na fi son zama a kan kujera gaskiya saboda ita zama a kan kujera yafi dadi. Zaka iya dage ƙafafuwan ka, zaka musgusta can ka jingina da jikin bayan kujeran ma in mai majingini ce, in ma marar jingini ce. Da ita kuma tabarma in ka zauna bayan ka zai riƙe za ka gani, daga ƙarshe dai ya kwanta ka ka tashi tsaye sabida ƙasamun ka dai.

A'a, ina son gurare masu hayaniya sosai da sosai, musamman lokacin da nake son hayaniya. Amma koyaushe lokacin da yake ina son, bana son hayaniya, bana zan shiga cikin dama. Ina ɗan ware kaina, amma gaskiya ina son wurare masu hayaniya. Ina son gurare mai hayaniya. Ina son gurare mai hayaniya saboda ba ma'abociin hayaniya ba ne. Na saba da ita.

Kullum ina kunna Bluetooth, kullum Bluetooth ina kunna shi na wayata, ina kunna na MP na, ina kunna na kwamfiyutana ina kunna na AirPod dina, earpiece dina ina kunnawa domin nayi connecting da abin da nake buƙatar ji a wannan lokacin. Nayi amfani da shi, in na gama kuma zan kashe. Kullum ina kunna Bluetooth, kullum ina kunna Bluetooth. Nakan kunna Bluetooth kullum, ina kunna Bluetooth kullum. Nakan kunna Bluetooth don in yi amfani da Bluetooth ina kunna shi kullum.

To, ai miyar buku ware mun wanne kuka ce mun cewa na keso. Shin miyar na shinkafa? Shin miyar a tuwon shinkafa ko ko tuwon masara ko tuwon dawa? To in dai ana shinkafa ne, na fison jan miya. Na yi man ƙuli ba da man dawa. Idan kuma a tuwon shinkafa ne, na fusan miyar shinkafa, in a tuwon masara ne, na fusan miyar karkashi ko ta zogale. Idan kuma a miyar tuwon dawa ne, na fusan miyan kuɓewa da kuka.

Taɓ ɗijan sosai makuwa ina yin waƙar cikin zuciya. Ina yin waƙa cikin zuciya saboda waƙar cikin zuciya matafi daɗi. Me ma konkafito da ita waje. Dan iya san me kake yi ma ko su dame ko wasu takwarama, to haka ina yin cikin zuciyata. Ina yin waƙa cikin zuciyata sosai sosai. Ina yi akan kari makuwa.

Ina iya iyo a cikin ruwa. Ina iya iyo a cikin ruwa sosai musamman ma a ruwa kogi ko swim. Na ga iyo-iyo gaskiya amma yanzu ma dai ni na jima ma ban je na yi wankan ruwa ba saboda yanayi da sabgogi da suka yi. A shekarun baya, shekara goma, ashirin da suka wuce, sha biyar duk mun jajje mun yi iyo, na iya, ina yin iyo a ruwa.

Sau uku nake kidaya kayayyaki, sau uku nake kidaya, sau uku nake kidaya kayayyaki saboda lokacin ne nake da lokaci. Idan na kidaya shi, na farko da sassafe na biyu, da tsakiyan rana na uku kuma da dare. Dare yayi kwanciya, lokacin kidaya su. Ina kidaya kayayyaki. Ina kidaya kayayyaki.

Eh ina lallaba da bargo. Ina lallaba da bargo kusan kullum saboda ni ina lallaba da bargo ma na faɗin dadi. In ban lallaba da shi kuma bana jin dadi. Sai in je nan da iri, barci ma bai fiye ruwan mumba. Idan ina so na yi barci ko da rana, na yi tauna da bargo nake lallaba. Ina lallaba da bargo. Tashi, sauro, ina koyin barci idan ina lallaba da bargo. Ina lallaba da bargo, na fi yin barci idan ina lallaba da bargo.

E, ina duba dabtarin kuɗi. E, ina duba dabtarin kuɗi. In san ko wane lissafi ne da kuma me aka kwana musamman kuɗi na dala a kasuwannin canjin kuɗi nakan bi in didduba su. In gane me suke ciki, amma kuma yanda alamura yake ciki, an gan ina didduba. Ina iya duba kasuwar dabtarin kuɗi. Ina duba dabtarin kuɗi. Ina duba dabtarin kuɗi domin nasan halin da kuɗin suke ciki a wannan lokacin da ake. Ina duba dabtarin kuɗi.

Ina ba da ra'ayi a wajen aiki ta hanyar da ta dace. Wani na kan ba da shi a rubuce, wani na kan ba da shi da magana, wani kuma da hannu, wani kuma bana bayarwa. Ina ba da ra'ayi a wajen aiki. Ina bayar, ina bayar da ra'ayi a wajen aiki. Ina bayar da ra'ayi a wajen aiki. Ina bayar da ra'ayi a wajen aiki. Ina bayar da ra'ayi wajen aiki. Ina ba da shi ta hanyoyin da aka tanada da ya dace a wajen aiki. Kuma haka na ke ba da ra'ayi na.

A'a, ba na zuwa gidan fim saboda yan zuma zuwa gidan fim ayi, ba ma, ba ma gidan fim saboda gawa ya nan da za ka kalla fim, nan ka kai ɗakuna aka gaya ma to ayi ina ne sai ka je wani gidan fim. Ba na zuwa gidan fim gaskiya a, ba na zuwa gidan fim, ba na zuwa gidan fim. Saboda komai yanzu ya zama sauki ya zo ka hanun dan haka maisa ka je gidan fim.

Yadda ake yin bikin ranar haihuwata, nakan yi addu’a ne. Muna da ranar damuwarta amma ni ba na wani yanka kifi na yi wani biyayya ba saboda babu kyau. Yahudanci ne kafinci ne, addini mai hana mu daga ba na yi. Na yi ƙoƙari domin yadda addini ya tanadi. Munana yi addu’a ne saboda kan addini na. Ranar haihuwata, damuwarta ba tare da na kar ya doka tare da addinina ba ta wani abu da bashi ba.

Yanka ne. Yanda wurin aikin mu yake ofis ne kala biyu ne sannan muna fita waje aiki muna kuma zama ofis muyi aiki. Muna fita field side kenan muyi aiki. Yanda ɗakin marasa aiki bawai iya aiki mai kyan iya ofis ba alama. A'a muna fita field side muna kuma aiki a ofis dai danda takaya muna yi.

Eh ina shuka tsire-tsire a gida, ina da mangwaro, goriba, ɗan burela, ina da fulawa, bos fulawa, son fulawa duk ina su. Duk na shusshuka su gida duk ina da su. Ina shi shuka sai ina da su. Ina shuka tsire a gida, ina shuka tsire a gida sosai sosai. Ina tsire tsire a gida sosai sosai.

Ina gina dangantaka da kasuwanci ta wajen mu'amala kyauta, da mu'amala da sauƙaƙa kayan kasuwanci. Haka nake gina dangantaka. Bari, ta haka nake gina dangantaka ta a wurin karɓar bana takurawa kwastoma da iya musu magana da kyautata musu sosai da sosai. To, haka nake gina dangantaka da zanyi wasu a ji, yi musu sauƙi da kyawawan maganganu da kalamai masu dadi wanda zai sa cikin su su ji abin da ya kamata wajen kasuwanci.

Lemu minerals suna fison abun sha masu sanyi. Lemu minerals wanda aka kai shi kamfanin da aka tace shi, aka yi masa abubuwan da ya kamata suna fushon sa, suna fusha. Daren siyan da suka dace suna kema su, suna fusha. To suna fusha lemu, suna fusha. Kuma sannan ina san lemon mata ayaba a barba, ina shan irin wannan lemon ka.

Ina fakewa lokacin da ruwa yake zuwa saboda ba na so ya taɓa ni. Ina fakewa lokacin da ruwa yake zuwa saboda ba na so ya taɓa ni. Sai in jinkirta, in ga har an gama ruwan nan, in kuma ruwan ba da yawa bane, zan iya ƙarasowa kafin a gama to na farko in ga na ƙaraso gida, a ƙarasa ruwan nan ina cikin gida. Haka nake yi, ina fakewa ruwa gaskiya.

Ina shan madara mana, ina shan madara a shayi ko ko haka kawai an sata baki ma in sha. Ita kanta madarar kala kala ce akwai ruwa ta ruwa, akwai ta shayi, akwai madarar nono ta shanu duka akwai, akwai kuma ta gari duka akwai, to wata ma ana sata ruwa, haka za ka shata. Wata kuma a sata a ruwa, wata a sata a shayi da tafasasshen ruwa kenan da ruwa a shata haka. Likita yace fi ma akwai da.

Na fi son yanayin sanyi ya fi daɗi saboda yanayin sanyi ba'a fiye takura da cuta ba. Haka maƙe a daki ka zauna ba haka damu ba. Yanayin zafi yana da wahala dole sai ka na fi son lokacin yanayin sanyi, na fi son lokacin yanayin sanyi da na damina a wani zubin shi ma na damina yana ɗan takura amma ba na fi son yanayin sanyi.

Eh ina iya ɗaura ƙulli, ina iya ɗaura ƙulli sosai. Ƙullin ma ya danganta, akwai ƙullin buhu, akwai wanda za ka sa zare, akwai wanda za ka sa igiya, akwai wanda za ka sa leda. Amma dai dukan ƙulli ina iya ɗaure su ko wane iri nima nakan iya ɗaure ƙulli. Ina iya ɗaure ƙulli, ina iya ɗaure ƙulli sosai da sosai. Nakan iya ɗaure ƙulli.

A'a, bana shan magani kullum gaskiya bana shan magani. Me zai kai ni dinga shan magani kullum? Shi magani ba sai ana rashin lafiya ake shansa ba. Bana shan magani kullum ni gaskiya. Me zai kai ni in dinga shan magani kullum? Shi magani sai ana rashin lafiya ake shansa. Bana shan magani kullum gaskiya. Me zai kai ni don in shan magani kullum? Na kusa shan magani. Shi magani sai ana rashin lafiya ana shansa. Me zai-- ake shansa. Me zai kai ni don in shan magani kullum?

Na fi son koren fure da mai launin yelayelo. Na fi son koren fure da mai launin yelayelo saboda ya fi ƙawatar da shi kuma kore yana gyara idanu ne shi kuma mai yelayelo yana ƙawata gani. Ta yanzu wasu ba su ji shi mai kyau, sa'ad aka taba na kusan sam. Eh shi nafiso na fison makafi, amma na fison yanayin wannan furen.

Sosai kuwa, ai ni ma abocin sauyi ne. Komai na gama da sauri nake yi, ba wa iya tafiya ba. Dukkanin yawancin abubuwan da nake aikata da sauri nake aikata su. Ina aikata abubuwa na duka cikin sauyi da hanzari, da haka na kusa yan aikata abubuwa sauyi da hanzari. Haka nake mahayi, ƙananan sauyi ne da ni sosai. Ina yi sauyi sosai, ina sauyi sosai.

Ina yin harsashi lokacin bacci mana sosai da sosai. Dukwani wanda yake yin bacci ai yana yin harsashi. Saboda idan ka na yin harsashi alama ce kan ba-ba-yin baccin mai daɗi ya ishe ska lokacin yayi. In dai ba ka yin harsashi ai ba ka bacci mai daɗi kenan. Ina yin harsashi lokacin bacci sosai da sosai. Ina yin haskashi lokacin bacci sosai da sosai.

E, ina rike lema lokacin ruwa musamman ma idan ruwan ba mai ƙarfi bane wajen ƙira. Ina rike lema sosai. Na ka riƙe lema in dai musamman ruwan bane ƙarfi bane sosai da za ka iya lema ina rikew, ina iya riƙewa sosai da sosai. Na riƙe lema sosai in kare ruwa kai ya zubo min a jikina ina riƙe. Ina rike lema sosai da sosai.

Eh ina cira takalma agida, ai ba zai yu kana gida kuma kana yawo da takalma, zaka zauna a ɗaki da takalmi ne, kuma in zaka ɗanje wani wajen da ba shi ba, ai dole ka cire takalma ka kaje kaɗan fita haka kaje ka da tsakar gida baya kaza kaza. Wani zubin akan samu dude muna sawa muna riƙewa kuma muna cirewa duka agu ɗaya munayi komai ma munayi idan muna gida, tinda ai agida muke.

A'a, ba ni da katin kasuwanci. Ba ni da shi da na kasuwanci amma ina da katin ɗan ƙasa. Ba ni da shi, ba ni da katin kasuwanci amma ina da kati na ɗan ƙasa. Eh, ina da kati amma ba na kasuwanci ba. Ba ni da katin kasuwanci gaskiya. Ba ni da katin kasuwanci. Sai dai shaida ta makaranta da shaida katin ɗan ƙasa da na zaɓe dai ina da su amma ba ni da kati na kasuwanci.

Eh ina can muhadu tallace-tallace domin mu wani lokacin ma da tallace-tallacen da muke yi da shi muka fi samun ma mutum in ya ga abu matura masa, yana bakanta, ba sai ya zoba mu ma ba sai mun je ba sai ya siya, sai masa a aika masa ya karɓa a can. Mu muna cin ma manufar tallace-tallace rashe rashe. Muna son mawa manufar tallace-tallace rashe rashe. Mawa manufar tallace-tallace rushe rushe.